Eh tabbas ina son kallon wata da daddare. Abu ne mai matuƙar ƙayatarwa, yana da kyan gani. Musamman lokacin da wata ya kai tsakiya. In ya fito da girman shi cikakke yana ƙayatarwa wajen kallo sosai. So saboda haka shi ya sa nake son kallon wata kullum a koda yaushe.

Ba na kunna kandar a gida. Da dai mu kan kunna amma yanzu kan ba a amfani da shi saboda abin da aka fi amfani da shi yanzu shine wayan toci, hasken toci sai kuma hasken dake wayoyi da kuma na gulofai na wutan lantarki. Samuwar irin wannan yasa ba'a amfani da kandir yanzu.

Idanuna suna da launi, harkala uku. Bangaren da yake fari da ɓangaren da yake baƙi da kuma wanda yake baƙinƙirin na tsakiya kenan amma saboda hidindimu na duniya wani lokaci maganan dayake faɗi yakan yi jajja kaɗan amma dai haka ba za a ceme ja ba sai dai a kira shi da fari.

Domin yin kasuwanci, ba na tafiya zuwa ko'ina. Muna yin kome da kome daga gida ne, kowa daga inda yake yana amfani da wayan shi wurin yayi, aikin da ya kamata. Duk wani kasuwanci da za mu yi, siya ko siyarwa ko canji, duka ana yi ne daga inda ake. Ana amfani da na'urar sadarwa ta waya ko kuma babba ta kwamfiyuta. Wannan shi ne hanyar da muke biyo wurin yin kasuwanci ba tare da an yi wani tafiya ba.

Eh, duk da ni ba wani ma'abocin ice cream bane amma duk da haka ba zan ce ba na san shi gwadawa. Akwai irin launin da nake so kuma launuka guda biyu da na fi so su ne ice cream na vanilla da kuma na strawberry. Su ne waƴanda nike so. Su maɗin dai ba ko da yaushe nake iya yi ansan su ba, ba su lokaci zuwa lokaci ba.

Ni a karen kai na bana share gida, sai idan wani taro haka ya tashi. Nan ne mu ke yin haɗaka da sauran mutanen gidan a share tare. A kullum wa'yanda suke aiki a gidan su ke share gidan suke tsaftace ko'ina. Ni nawa aikin shine in share ɗakina, in tsaftace ɗakina inda nake zama. Idan sharan gida ne gabaɗaya, sai irin sun bikin sallah ko bikin aure ko wani biki haka da ake yi a cikin gida. A nan ne muke taruwa ni da sauran mutanen gida a share sannan a tsaftace gida baki da a haɗe.

Da safiya kullum idan na farka, abin da nake farayi shine addu'a, wato sallah ke nan. Inna tashi da farko, zan ɗibi ruwa a buta, zan shiga ban ɗaki. Zan kama ruwa in yi tsarki, in yi alula ɗaki ɗaki yanda ya kamata a cikin natsuwa ba tare da garaje ba. In na gama alula, in yi addu'a in gam kammala alula, sannan in fito in ɗauki dadduma in shimfiɗa aɗaki. Zan yi sallar nafila raka'a biyu, in yi addu'a sai in tashi in tafi zuwa ga masallaci. A nan in je in zauna in tajiran jagoran masallaci har ya zo. Idan ya zo sai a yi sallah jam'i tare da mutane gaba ɗaya. Wani lokaci in yi sauri in dawo gida idan ina da abin da zan yi dasa safe. Wani lokaci kuma in tsaya a masallacin in har zuwa rana ta fito. Wannan shine abin da nake yi a kullum ranar duniya idan safiya ta yi.

A gaskiya yanzu haka bana hawan keke, amma a da na hau keke. Shekarun baya na yi kekunan hawa har guda uku. Ina hawan kowanne a cikinsu. Na tuƙa su yanda ya kamata. Amma yanzu na kwana biyu ban tuƙa keke ba. Ba zan ce ga dalili ba, amma yi kawai lokacin wannan dai ya riga yawu ce.

Eh tabbas idan na tashi da safe nakan mike jiki saboda yayin kwanciya jiki ya daɗe a takure jiki ya daɗe a wuri ɗaya yana buƙatan idan an tashi a mimmiƙe shi domin kowane gaɓa ya san cewa eh an tashi jini ya koma cigaba da gudana yanda yake sannan gaɓɓai suma duk sukona su cigaba da aiki yanda suka saba. Saboda wannan yasa nake mike jiki idan na tashi duk safiyan Allah.

A'a ni bana amfani da mataimakin murya. Ko da yaushe ina amfani da murya na ne zalla domin isar da kowane irin saƙo. Matakin murya ko in ce mataimakin murya ba abu ne da ni nake sa amfani da shi ba. Idan murya na ya fito rangadau yanda yake kai tsaye ina wadatar da masu ji na da masu sauraro na ba tare da wani mataimaki ba.

Yanda ake yin tsari a ko da yaushe. Ko in ce yanda ni nake tsara ayyukana a ko da yaushe. Ina fara sanya waɗanda suƙa fi muhimmanci ne, sai a bi shi ta mataki. Idan na sa wanda yafi kowanne muhimmanci, sai in bi shi da wanda yake biye mashi wurin muhimmanci. Ahaka ahaka, mafi muhimmanci a can sama, mafi ƙarancin muhimmanci a can ƙasa. Haka nike jera ayyukana. Wanda yafi muhimmanci shi ake fara gabatarwa a ko da yaushe.

Takalma ina da su launi daban-daban. Ina da takalma na motsa jiki waɗannan za su kai ma guda biyar na motsa jiki ce. Wadda nake sawa a gida da nake yawo haka ɗan kusa-kusa ina da kala ɗaya. Sannan sai wanda nake fita unguwa da shi, wanda ake sa manyan kaya da shi kuma wanda in anyi kulliya da kyau ake sawa. Waɗannan ina da kaman guda biyar ko shida. Ba zan iya taƙamaiman guda nawa bane dai.

A kullum a ranar duniya, a ko da yaushe kuzari na yafi nesa ba kusa ba da safe akan da yamma. Dalili shine da safiya lokacin na tashi na kwashe tsahon dare ina hutawa. Duk wani gajiya da nayi na ranar da ya wuce, ina sa ran na dawo da kuzari na. Amma kuma daga lokacin da safiyan tayi an fara ayyuka, da rana anyi ayyuka ƙila har zuwa yamma. Yamma dole wannan ƙarfi ya ragu, dole mutum ya dinga jin kasala. So saboda hakan ni na fi jin wajen kuzari da safe akan da yamma. Da yamma na fi jin kasala kuma.

Yaya nake jira a layi? Duk inda layi ya kama ni ko a ina ne kuwa ko da na fi ƙarfin wanda suke layi, ina ƙoƙari in ga cewa ban cuci kowa a wurin ba. Ina ƙoƙari in ga cewa wanda na zo bayan shi na tsaya a bayan shi ɗin ba tare da na yi ƙoƙarin shiga gaban wanda ya zo kafin ni ba kuma ba na bari wani ya yi hakan idan ina wajen. Wannan shi ne inda nake jira a layi a kowane irin wuri ne.

Muna da launin labule kala daban-daban amma wa'yanda mu ka fi so mu ka fi amfani da su guda biyu ne. Akwai baƙi gaba ɗaya mai layi layin fari, yana da zane mai kyau, an yi layi a tsaye, an yi layi a lanƙwashe sannan kuma yana da layi mai zagaye a jikinshi sai kuma ɗayan wanda aka fi amfani da shi mai ruwan madara. Yana da zanen ruwan ƙasa a jikinshi shi ma yana da kyau sosai kuma muna amfani da wannan launin.

Tabbas, ina cimma manufan tallace-tallace. Idan na tallata aiki, yana zuwa ga wasu sababbin mutane a koda yaushe. Haka na sa mutane sababbi su san da aikinmu, sannan kuma su kawo mana aiki ko su zo siyar da wani abu wurinmu ko su zo siyan abu wurinmu. Wannan shine ribar tallan dama. Saboda haka an cimma manufan tallace-tallace.

Anguwan mu wata yar ƙaramar anguwa ne wanda ake zaman lafiya babu hayaniya. Saboda gidajen da anguwar mu suke, anguwan akwai tsaro, akwai gidaje, akwai makarantu sannan akwai ofishi na jamiai wanda ke ƙara tabbatarwa unguwar da tsaro. Akwai masallatai, akwai coci, makarantu na zamani da na addini. Wannan shi ne yadda anguwan mu yake.

Malami da na fi so, shine wani malamin addini. Wanda ya yi ƙaurin suna a ƙasarmu Najeriya, kuma wanda ake so. Malamin izala ne. A na ce mai Professor Sani Umar rijiyar lemo. Asalin ɗan jahar Kano ne. Ina matukar son karatun shi sosai. Ba hayaniya, ba zage-zage, babu tsokano wasu. Magana ta gaskiya da gaskiya. Babu karatun son rai kuma.

Eh, ina riƙe lema yayin da ake ruwa domin kare kai na dag cin dukan ruwa idan ruwa yana yawan taɓa mutum, wannan abun yana saukar wa mutum da mura, zazzaɓi ko wani ciwo ma na daɓa. Eh, ina riƙe lema yayin da ake ruwa ina tabbatar da cewa idan zan fita, na fita da lema saboda tsare kai daga irin waɗannan abubuwa.

Sa'o'i banda iya adadin sa'o'in da nake kallon wayana amma sa'o'i inda nike kallon wayana suna da yawa saboda kusan yawancin duk abun da nake yi a rana, ayyukana na yau da kullum gaba ɗaya akan wayar ne. Saboda haka ina kwashe sa'o'i masu yawa ina kallon wayana. Lokutan da kawai bana amfani da waya shine lokacin da na kwanta zan huta ko kuma lokacin da na sanya wayar a caji. Amma ba cin haka ko da yaushe ido na na kan waya.

Ni ba ma aboci sanya bel bane. Yawancin kayayyakin da nake sawa masu roba ne, so bel nakan sa shi saboda a bel da nake dashi ma gaba ɗaya guda ɗaya ne kawai. Kafin kuma in sa shi wani aiki ne ana jimawa ban sanya bel ba. Ba tsarin kayayyakin da nake sawa yake ba.

Eh tabbas shi karatu wani abu ne dana sabama kaina cewa kullum ranar duniya saina yishi. Diuk yanda kuwa zan shiga cikin ruɗin aiki kafin in kwana sai na ware lokaci domin karatu. Ina yin karatu kafin kwana a kullum ranar duniya kuma bana fatan in dena.

Um, gidanmu yana da wurare daban-daban. Akwai inda yake da ƙasa, zallan farin ƙasa. Akwai kuma inda yake da ƙasa wanda ake iya yin noma da shi, inda muke sa shuka tsirrai kenan. Sannan akwai wurin da aka shimfiɗa mai siminti, wanda shine ɓarin da ya fi yawa cikin gidan.

Shagon da na fi zuwa shi ne shagon provision wanda ke unguwar mu. Saboda yawancin abubuwan da muke da buƙata a gida, daga nan ake siyo shi. Kayan amfani na yau da kullun irin su kayan abinci, sabulai, su omo da sauran sudai. Duk wasu abubuwa da ake amfani dasu yawanci a nan shagon ake anso su. Saboda haka wannan shago shi na fi zuwa kuma shi ne shagon da kullum sai na shige shi.

Dangantaka tsakanina da abokan aiki dangantaka ne mai kyau, mai ƙarfi kuma sosai. Saboda abokan aiki na ɗauke su kamar 'yan uwa ne wanda suma haka suka ɗauke ni. Babu rashin yadda ko yawan samun saɓani a tsakaninmu. Muna aiki tare da juna cikin natsuwa da kwanciyar hankali da kuma yarda da juna. Sannan muna ma dukkananmu, muna ma juna faratan alkhairi. Kowa na son cigaban kowa.

Ina ina sayar kaya a yanar gizo amma mafi yawanci abubuwan da nake siya a yanar gizo irin su kayayyakin sawa ne kamar su agogo, hula, tufafi na jiki da takalma. Sauran abubuwa kuma ina siyan su a shaguna ne na cikin gari.

Takamai mai bani da ra'ayin wani fim da zan ce gashi ko fim ɗin wani ƙasa da nake son kallo. Duk lokacin da nake da lokacin kallon fim ne, nakan samu wanda yake da kyau ko wanda na ji labarin shi a gari an ce yana da kyau. Ko na Indiyawa ne, ko na ƴan ƙasa na ne, ko na Amerakawa, ko na China, ko na ina ne, indai na ji yana da kyau to ina kallon shi.

Eh, tabbas ina rufe bakina lokacin hamma domin kiyaye tsabta da kuma bin sunnan ma'aikin. Dan sunnahn ma'aikin ya koyar da mu cewa yanda mutum ke hamma, shaiɗan yana mai dariya in ya wanga lebakinsa bai kulle ba. Saboda haka nake koyi da sunnan ma'aikin in dinga rufe bakina yayin yin hamma. Sannan kuma bayan haka tsabtace baki. Idan ba a kulle baki ba, wani abun na iya faɗowa cikin baki. Iska na iya ɗaukan wani abu da ba a sani ba ya shiga cikin baki. Saboda haka rufe baki zai kare mutum daga wannan. Wannan sune dalilin da yasa kuma nake rufe baki lokacin hamma.

Gaskiya bana sauraron rediyo. Akwanakin baya dai nakan saurara, duk da bani ke kunnawa kai tsaye in saurara ba lokacin muna tare da mahaifina, idan ya kunna yanaji, nikuma naje wurinshi in samu rediyo a kunne to a wannan lokacin ne kawai nake zama in ɗan saurari rediyo. Amman dan karan kaina bana buɗewa in saurara.

Zafi ba wani abu bane da ake so haka nima bana ƙaunar zafi. Zafin kuma kali kashi daban daban ne. Akwai zafin yanayi sannan akwai zafin ciwo. Inda nake yi wa zafin yanayi shine guje wa ƙunshewa a ɗaki ko kuma idan ma za a ƙunshi a ɗakin, sai na tabbata ina barin taga na da ƙofofi na a buɗe saboda a sami iska mai shigowa. Sannan zafi kuma na ciwo shi wannan ba yan da ake da shi. Ƙoƙarin da nake yi inda nake jin zafi na ciwo shine ko in samu in yi bacci. Inda zan samu in yi bacci, to tabbas zafi zai ragu. Sannan kuma dinga juriya, dinga samaraina cewa eh ni namiji ne. Wannan abu mai wucewa ne. Saboda haka zan iya jure shi. Haka yake samu dinga rage zafin dake damun mu.

Kayan aikin da muke amfani da su sune kamar haka: na farko wayan hannu. Wayan hannu yana nuna su ne manyan kayan aikin da muke amfani da su a koda yaushe. Sannan muna amfani da kwamfuta, sannan kuma muna amfani da wutar lantarki domin yin wasu ayyukan haka. Sai kuma abin da ake kira da router wato wanda ke ba da data a waya domin shiga yanar gizo cikin sauƙi.

A'a babu adadin lokacin ko incr yawan karɓan kira a wurin aiki. Ya danganta da irin aikin da ake so daga wurina, da kuma lokutan da ake buƙatan su. To duk lokacin da ake buƙata abu daga wurina ana kira ni. Kuma ko da yaushe aka kira ni ina ɗauka domin in ji me aka zo da shi. Me kuma ake so in yi ko me ake so daga wurina.

Shi wajen aikin mu gida ne inda kowa yake. Na faɗi cewa muna yin aiki ne daga gida. Ta na'ura muke yin ayyukan mu kowa na yin aiki daga inda yake ne. To babu wani takamaiman wani jini da ake haɗuwa gaba ɗaya domin yin aiki. Kowa na aiki daga inda yake, da wayar hannu da kwamfuta ake amfani.

Tuƙin mota, a'a har yanzu ba na iya tuƙin mota. Ban koya ba. Kuma ba wai bani da ra'ayin haka ba, amma ina so dai in samu lokaci in koya saboda na san yana da matuƙar amfani. Kwanaki da aka yi ƙoƙarin a koya mun motan ni ne nan naƙi maida hankali saboda ina tunanin ban da lokacin koyon shi a lokacin.

Yanda nake hutawa shine bayan aikin safe, in na kwashi kaman awa uku ina aiki nakan ware wasu 'yan mintuna kaman minti talatin zuwa arba'in. Mafi yawanci dai minti arba'in da biyar bana bari hutun ya kai awa ɗaya, sanan sai in ƙara komawa bakin aiki in na ƙara wani aikin awa uku haka har zuwa dai rana. To daga rana kaman ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe huɗu bana wani aiki sai dai in ta hutawa wannan lokacin sai kuma da yamma in akwa wani aikin na dace kuma basu in cika ba.

Wani lokaci da yamma na kan samu ayyuka in dinga yi, amma mafi yawancin lokuta yamma ba lokacin aiki bane. Na kan tsaya in yi karatu ko kuma in samu abokan fira mayi fira tare da su a wajen gida ko a cikin gida.

Ba na ci za farce. Da ina yaro dai na kanyi amma an tsawatar da ni a gida an gaya mun cewa ba ɗabi'a mai kyau bane. To cikin nufin ubangiji kuma na ci sa'a na dena. Ina buƙata gyara farcena sai dai inyi amfani da reza ko almakashi.

Wane irin jaka kake kai? Idan na fahimci tambayan ana so a ce wani irin jaka nike amfani da shi, to ya danganta da irin abun da zanyi. Idan zanje wani wuri kamar makaranta ko wajen motsa jiki inasa jakan baya ne sannan kuma idan zanyi tafiya ne nakan haɗa jakunkuna har kala uku, jakan baya, da na hannu da kuma akwati.

Eh tabbas ina son karanta littatafai. Mafi ya wancin lokuta idan banda aiki da yawa nakan ware wasu lokuta in yi karatu, sami littafai in yi karatu. Musamman littafai wanda suka shafi ɓangaren aikin da nake yi.

Wutar lantarki. A nan gidan da nike bamu da takamaiman wutar lantarki saboda muna amfani da abun da ake ce ma mita. Iyayan da kuka sa, iyayen da zai dinga ƙaruwa idan kun sa da yawa. Duk yanda aka kawo wuta to zai dinga raguwa, mita yana raguwa har ya ƙare. To, babu taƙa maimai yanda kake biya a wata sai dai duk adadin yadda kuka ga dama kusa.

Eh ƙwarai ina iya tsalle, tsalle igiya. Ina tsalle sosai tun da yana daga cikin abubuwan da na fi so, wato wasannin tsalle-tsalle haka, abin da ya gaba da igiya ma ina iya tsallake shi. Duk wannan ba wani babban abu bane.

Ni ba mahobicin karanta jarida bane, saboda zan iya ce wa jarida yanzu, shi littafin jaridar ya zama tsohon yayi. Duk wani labarai da mutum yake so ya gani zai iya gani ta jikin wayar shi ba sai ya yi ta'ammali da wani jarida ba.

Tabbas, a ko da yaushe na fi son shinkafa a kan tuwo. Shi tuwo shine muke cewa mugu da kwatanan gwal. Kai in ba ma ya zama dole bs wani lokaci ba abin da zai haɗa mu da tuwo. Shinkafa ai shine abin sonmu a hali yau da kullum. Nafi son shinkafa bamu ba tuwo.

Eh tabbas ina raba abinci da mutane. Mafiya yawancin lokaci anfi samun albarka a cikin abincin da aka raba tare da mutane fiye da mutum ya ci kaɗai. Saboda haka shi yasa nike son raba abinci ni da mutane, an ace ko da ƙarancin mutum biyu haka wani lokaci uku ko huɗu.

Goga haƙora, so ɗaya watarana so biyu amma mafi yawancin lokaci na fi gogewa so ɗaya. Inna tashi da safe, bayan nayi sallan asuba na ɗanyi karatun da zan yi, kafin in ci abincin safe a nan nake goga haƙora. To wasu lokuta na kan goge da daddare shima.

Iyo a ruwa idan na fahimta dai-dai, tabbas har yanzu abun dafa ban iya ba kena. Ban iya iyo a ruwa ba. Nakan je ruwa wani lokaci amma ko na je sai da in tsaya daga waje idinga kallon wayanda suke iyo saboda abin na burge ni amma ban taɓa gwada koyon shi ba.

Eh tabbas ina raba ayyuka ga wasu. Akwai irin ranakun da za a ba ni ayyuka haka to zan ga sun mun yawa. Idan na ce ni kaɗai zan yi su to tabbas wannan ranan zai fita ba tare da na gama ba. Saboda haka zan raba shi kashi kashi in ba ma wasu. Sumun wani ɓangare ni in yi wani ɓangare da kaina.

Ina yin wasa a waje. Wasan da nake yi a waje shine kamar wanda na fi shi ne na ƙulla ƙafa in na fita waje, sai kuma wasan tsere. Waƴannan su ne wasannin da na fi son yi kuma su na ke yi a waje.

Ai mu, citta abinci bana cin citta a abinci. Abunda kawai nake sa citta shine ruwan shayi. Na'm? Na'm? A'a, hai ba. Ok da. Ina sa citta a ruwan shayi amma banda abinci.

Ni ba ma'abocin sauraron labarai bane, saboda haka ban da wasu ƙafofi na musamman da zan ce su nake biyewa don samun labarai. Sai dai wasu labaran kwatsam ina zaune zan ga sun ɗan bullowa haka wayana sai in karanta su. Ba wai dan ni na neme su ba.

Muna aiki da ƙungiya ta hanya mai sauƙi. Akwai shugaba wato wanda ke ma ƙungiyan jagoranci, sannan kuma mu ƴan aiki wanda ake raba ma kowa aiki abin da ake ce ma task, ana ba ma kowa wanda zai dinga yi. Wurin da baka fahimta ba za ka tambayi wanda yake sama da kai a wurin aiki ko ka tambayi shugaba ka tsaye.

Eh tabbas muna musabaha da mutane saboda shi musabaha abu ne mai kyau. Alama ne na cewa ba ka ƙyamam mutane ba kuma ka gudansu. Saboda haka a ko da yaushe muna musafaha da mutane ko da kuwa waɗanda bamu sani ba ne, ballantana kuma waɗanda muka sani.

Eh tabbas musamman anan gida tare da iyayena muna haɗa wuta da itace. Tun ballantana ma idan babu wutar lantarki kuma ana so a ɗaura misali ruwan zafi ko girki haka akan kunna wuta da itace.

Tabbas ni ma'abocin shan ruwa ne, saboda ina ajiye kamar ruwa na leda a ɗakina a koda yaushe ina sha. Kuma a rana ina iya shan kaman leda kaman takwas zuwa goma. Wani lokaci ma insha yayi sama da haka.

Eh ina kare wayana daga ƙwayar cuta saboda na san cewa ba wayan ma nake karewa ba me wayan nake karewa. Duk wani ƙwayar cuta da zai taɓa wayana, toh tabbas nima zai shafe ni. Wannan shi ne dalilin da yasa nake kare wayana daga ƙwayar cuta.

Eh akwai wasu nau'ikan abinci da nake iya dafawa da karen kai na ba tare da na sa wani yayi ba, duk da ba kowani iri nake iya dafawa. Akwai irin masu saurin dafuwa wanda ake yin su saboda ujila. Irin wa'yannan ne nake yi da kai na.

Muna da nau'ikan biredi masu yawa kuma masu kyau a inda muke. Saboda haka dukkansu zan iya ce kallon abu ɗaya nake musu bana zayawa wani dogon zaɓe yayinda nake buƙatan cin buredi. Ko wanne na samu a cikinsu, a raban mun dukanin.

Ba taƙaimai mai lokacin amfanin da waya. Ba za a ce ga yawan yanda nake amfani da waya na ba. Kusan koda yaushe ina cikin amfani da wayan ne. Lokutan da ba na amfani da waya ina gashi ne lokacin da nake kwana sai kuma lokacin dana sa waya a chaji.

Eh tabbas ko da yaushe cikin fata muke da burin jinyawa sosai. Akoda yaushe yana daga cikin tsare-tsare na, yana daga cikin burikana, yana daga cikin fatan da nakeyi akoda yaushe kuma ba zan daina ba har sai ankai gaci.